Yaya kake jin hayayen hayacinka? Ina jin shi dai inda ya kamata kuma abubuwa ce da abun ji ne kuma hayani na zan iya ce.

Girman gidan mu dai girma ce iya daidai, baba ba ƙarami ba kuma inda ɗaya iya ɗakunan uku suna kaman ɗakuna uku ne da wurin zaɓ da kicin da wurin wanka za a iya ce.

Ruwa ne nakan yawan sha duk yanayi dai suna da matuƙar daban daban amma abun yanayi shine nafi son ina sha ruwa ko kur ko kuma ina sha abubuwa de wanda zai takwantar da hanka abubuwan da nakeyi.

Kasuwan da nake yawan zuwa de cikin kula yomi, kasuwan cikin anguwar mu, kuma kasuwan cikin Jalingo. Waƴansu ɗaya biyu wanda zan yi kayan girki, kokuma kayan sabulu na guman naje nayi cefane, waƴansu abubuwa wanda zan kare rayuwa.